Sau nawa kake share gida? Ina share gida, ah, sau biyu a rana. Ina yin na safe, sa'an nan ina yin na yamma kamin dare yayi inkwanta. Saboda haka ina share gida sau biyu a rana.

Gaskiya ban cika son wurare masu hayaniya ba. Ina son inda bai da hayaniya, inda mutum zai tsaya. Sabida ako yaushe yana da kyau ace kullum. Ko baka komai, ko baka aikin ku mai ya zamanto kana nitse domin ɗaukan darussuka na rayuwa da sauransu. Sabida haka bani son wuri masu, wuri masu hayaniya.

Yaya jadawalin aikinku yake? Lah aikin mu, ah, baya da sauƙi sosai. Ah, kullum muna kai kawo, mu shiga wannan aji, mu shiga wannan aji mu fito, mu shiga wancan aji mu fito. Ah, lokacin, lokutan da muke ɗan samun zama, ba wasu lokuta bane masu yawa. Sannan kuma in ka zauna ba hutu ka kai ba, kullum kana kan aiki ne. Dole ka maka takardun yara, ka basu maki. Yara ne za ka maka takardunsu kusan mutum sama da hamsin saba'in a rana. Sabida haka ba ƙaramin jadawali muke ba a wurin aiki.

Wane irin burodi ka fi so? Aaa, da gaskiya na fi son bure-- burodi aa irin mai laushi kuma wanda aka haɗa shi da butter. Wanda aka haɗa shi da butter, aa yana da butter kuma bi da siga da yawa ciki. Sannan, aa, ina son bredi mai laushi wanda bai ƙone ba. Irin bredin da nafi so ke nan gaskiya.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To a ƙarshen mako ina da abubuwa da yawa da nake son yi. Amma duk wani abun da nake son yi na riga na tsara su a kowane mako. Misali kamar a wanga ƙarshen makon, na riga na tsara cewa zan ƙara gaba domin ƙaro ilimi a ɓangaren karatuna. Ina son na samu na biya kuɗin makaranta domin in koma makaranta a duk ƙarshen mako. A duk ƙarshen mako bayan koma makaranta, akwai abubuwa dai da na tsara ba komawa makaranta kaɗai ba. Akwai irin kosa-kosai da ake yi online wanda duk ƙarshen mako ina so in ga cewa na wato na ahh samu kaina. Ya zamanto cewa ina ƙara certificate na aa ayyuka irin certificate da ake yi a yanar gizo. Ina son abun da na tsara makaina kenan duk shekara aƙalla ban samu certificate ba. Ina samu certificate ta hanyar yanar gizo na wani course da na yi wanda aƙalla inda na tsara makaina duk ƙarshen mako in samu certificate ƙwara uku wanda ni na yi gashin kaina ta hanyar yanar gizo. Shi ne abun da na tsara makaina a duk ƙarshen mako bayan kuma wanga a kuɗin makaranta wacce nake son na biya a duk ƙarshen mako domin ƙaro ilimi a jami'o'i.

Kana sanya tunatarwa don aiki? Eh, ina da, ah, kalanda wanda na riga na sama, na riga na sassama shaida na wasu muhimmin aiki ba kowane aiki ba, sai dai, ah, ayyuka wanda an masu muhimmanci sosai sune ke sawa kalanda ɗina domin tunatarwa. Ina sa su ne sabida mantuwa da dai sauransu. Wanda da lokaci ya yi wannan kalanda ta tunatarwa takan tunatar da ni cewa eh tabbas rana kaza. Wani lokacin kamun ranan ko kuma da na shigo wannan sati, za ta tunatar da ni sannan, ah, kamun ranan zai ƙara tunatar da ni sannan har ranan ana shiga ranan zai sake tunatar da ni. So haka ka tuna, ah, tunatarwa kusan sau uku kenan, ah, a sati. Sau uku. Satin farko da wannan ai muhimmin aiki zai kama ni, sai kuma ana gobe, sai kuma ranan. So, ah, tunatarwa uku kenan nake sawa.

Kana jin tsoron ƙwari? Lallai ina jin tsoron ƙwari. Dole ma in ji tsoron ƙwari sabida eh no ah wasu ƙwarukan irin nau'in cututtukan da suke tara dashi ah. Inba ƙwaro wanda misali na gida wanda ka saba gani kuma ka riga ka saba da shi ba, shi ɗaya ne kawai zan ce ba ni tsoro. Amma duk wani ƙwaro wanda ba cikin al'umma suke ba, aa wasu ma ƙwarukan ƙwarin baka taɓa ganinsu ba a rayuwanka. So sabida haka dole, aa wato ka ji tsoron irin waɗannan ƙwari. Dole mutum yaji tsoron irin waɗannan ƙwarin sabida nau'in cututtukan da suke ah saka ma al'umma wanda yana iya zama kaman annoba a cikin gari ko kuma a cikin al'umma baki ɗaya. Saboda haka ina jin tsoron ƙwari.

Nawa nisa, nawa nisa kake iya tafiya ta ƙafa? Wannan jumla ita ma gaskiya akwai kure sosai a cikinta. Sai dai ace, ah, nisa sau nawa kake iya tafiya da ƙafa? Ko kuma ace, ah, sau nawa, ah, nisa sau nawa kake iya tafiya da ƙafa? Lallai ina iya tafiyan tsawon, kaman kilomita biyar zuwa shida da ƙafa. Ina iya tafiyan kilomita biyar zuwa shida da ƙafafuwana ba tare da na ji alamun gajiya ba.

Me yake baku ƙwarin gwiwa? Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Ah gaskiya babu abin da ke bamu ƙarfin gwiwa a aiki kamar ah kullum nuna wa mutane da ake ana ah encourage kamar a ce encouraging ɗin mutanen da ake yi. Na su ci gaba da abin da suke yi kuma ana ƙara tunatar da mutane da kalmomi masu daɗi. Sannan bayan hakan nan gaskiya ah a duk lokuta akan tara mutane domin a sanar da su irin ayyukan da suke yi kuma a nuna jin daɗi da yabo da ake yi da kuma bada lambar yabo da ake yi a wurin aiki. Gaskiya yana ƙara ƙarfin ƙarfin gwiwa sosai a aiki. Sai kuma ɗan abun da baza a rasa ba da ake ƙarawa akan albashi da sauransu. To duk waƴannan abubuwan suna ƙara ƙarfin, ƙarfin gwiwa a wurin aiki ƙwarai da gaske.

Kana iya shan ruwa mai sanyi? Aaa, ina iya shan ruwa mai sanyi amma sai dai ba kowane irin sanyi ba. Akwai sanyi wanda ke da illa sosai, wanda ke taɓa jikin mutum. Aaa, in ruwa ya wuce sanyi, aaa, akwai iyaka da ruwa ke kaiwa wanda gaskiya ba zan iya sha ba, musamman in har yayi ƙanƙara ko kuma yayi alamun, alamun ƙanƙara a cikinsa. Akwai sanyi wanda ke da illa sosai, wanda ke taɓa jikin mutum.

Yaushe kake zuwa kasuwa? A'a, ina jumawa bana zuwa-- a'a ban je kasuwa ba. Amma na fi zuwa kasuwa ranar Asabar ko kuma Lahadi. A'a, ranar Asabar ko Lahadi irin da safe ko kuma da yamma. Ban cika son zuwa kasuwa da rana tsa kaba saboda yawan taro da saurinsu. Na fi son in je kasuwa da sassafe tun mutane ba su cika irin so sai in nan haka ba, sai kuma da yamma da duk lokacin da mutane sun fara ragewa ana tashi daga kasuwa. Irin waɗannan lokutan na fi so. A'a, na fi zuwa kasuwa.

Ina shan madara. Ah tambayar ita ce kana shan madara? Eh ina shan madara amma ba haka dai na ke shan madara ba. Ah na fi sa madara cikin shayi, in kaɗa shi a shayi in sha. Amma sai dai kuma ba koyaushe ba. Ba koyaushe na ke sha madara ba saboda yanzu akwai man-- ah madara da yawa. Inda ake buga wa kamfanin daban daban. Wasu zar-- wasu madara suna cike ne da soya beans ne kawai aka cika a cikinsu. Ni kuma na fi son madara wacce ne wadda take da ah mai sosai wadda in kas mutun yasa a shayi zai ga ah mai, mai irin na shanu haka ya taso. To irin wannan madaran sune ah madara mafi kyau wa mafi inganci. Saboda haka ina shan madara.